Wane irin takalma ka fi so? Eh gaskiya takalmi dai haka dai slippers haka yawwa. Slippers wanda zaka saka shi kawai, ah ba nauyi haka saboda ƴan uzururruka naka. Nafi son irin waɗannan takalman. Bana son takalmi mai nauyi sosai haka gaskiya. Ɗan slippers dai haka ya fi.

Ka fi son zama a birni ko a ƙauye? Eh gaskiya zama a birni ya fi daɗi, ya fi daɗi gaskiya saboda akwai wasu abubuwa da yawa na more rayuwa wanda idan ƙauye ne ba lallai ka same su ba. Eh amma zama a ƙauye ma da dadin sa, tun da misali akwai abubuwa na al'adu da gargajiya wanda a ƙauye ne kaɗai za ka iya samun su. Amma idan ana maganar cigaba na zamani da yadda rayuwa take tafiya to zama da rayuwa a birni yafi dadi.